Irin kyauta da nake son bayarwa, na farko ita ce irin kyauta da za ta yi amfani ga wanda ya karɓe ta. Duk wani abu da zai zama da amfani, zai zama da alfanu ga wanda ya karɓe ta. To irin kyautar da na fi son inbayar kenan. Kuda menene shi? To idan na san za ta yi maka amfani, a matsayin ka, name karɓan kyautar to zan ba ka. Amma idan ba ta da amfani a wurin ka, ko na ba ka ma ni a ganina aikin banza ne. Don haka duk wani kyauta da zan ba, farkon abun da zan duba ita ce za ta yi wa wanda ya karɓe ta amfani ko kuwa a'a. Eh amfani nike dubawa Bance a'a nafiso inbama wannan takalmi a ko riga ko wani abu ba Anfanin ita kyautar kanta shinike dubawa saboda haka, nafiso inba mutun Abunda ze amfaneshi abunda ze shanza rayuwan shi tawani ɓangare bakawai inbaka abu da baze amfane ka komai ba.

Ya danganta da wane lokaci. Misali idan lokacin da tukuna ban yi baci ba, ina da wasu 'yan aikace-aikace da zan yi, eh lallai tabbas zan bukaci ɗaki ya yi haske. Amma ni ba mai son bacci bane a cikin haske. Idan lokacin bacci ya yi, to zan bukaci ɗaki ya yi duhu saboda haka zan kashe wuta. Eh, bana son ɗaki ya yi haske a lokacin da ni zan yi bacci. Amma idan ina wasu aikace-aikace a ɗaki, to ba matsala zan iya zama da haske. Kuma a wancan lokacin kamma ina buƙatar haske. Kuma ya zama dole ne zan kunna wuta.

Eh kwarai da gaske ina zuwa kasuwanci ne, nime sonkasuwanci ne dan haka ina zuwa kasuwanci, nayi shinikaiya ko in siya ko in siyar. Babu yanda ba babu. Ina tafiyan kasu--, ina tafiyan kasuwanci sosai kuma ina kasuwancin abu daban daban. Ina zuwa wurare daban daban. Wasu wuraren man inje in kwana dan kasuwanci, wasu kuma inje in ɗawo ya ya danganta da yadda kasuwa ta kaya. Idan aka yi ciniki ɗe wuri sai a ɗawo in ba ayiba ya kama na kwana sai a kwana. To a takaice ina tafiya kasuwanci gaskiya. Eh ina tafiyan kasuwanci.

Idan na fahimce ka kana nufin ko ina karatu kamar in kwanta, idan haka kake nufi eh ina karatu kamar in kwanta. Musamman karatun littafi mai sarki wato Baibul, ina karanta shi kan in kwanta. Zan dan karanta sai inyi nazari a ciki sai inyi aɗuwa sai in kwanta. Eh yawanci shine karatun da nake yi kamin in kwanta. Eh kode cike ka ce kwana amma na tabbatar kana nufin ko ina karatu kan in kwanta. Ko ma dai kwana dai eh ina karatu kamin in kwana. Ina karanta littafi mai sarki kafin in kwanta ko wane dare.

Amma idan na fahimce ka, ka na nufin yaushe na ke kwanta wa kullum. To idan abin da ka ke nufi ne, kullum ina kwanta wa, da misali ƙarfe, goma da rabi na dare zuwa ƙarfe sha ɗaya, idan na yi lattin kwanciya shine ƙarfe sha ɗaya na dare. Amma yawanci ƙarfe goma da rabi. Ba dai wani lalura ko wani dalili ta ajiye ni a zaune ba. To yawanci na kan yi, na kan je in kwanta ƙarfe goma da rabi na daɗe ƙarfe, sha ɗaya na dare. In kwanta kullum lokacin kwanciya na ke nan. Eh kullum ko wane rana ina kwanta wa da ƙarfe goma na dare.

Abinda nake shirin yi a ƙarshen mako, ah, ina da aikace aikace a cikin gida. Ina shirin yi su wanki, da guga, da share-sharen gida. Sannan kuma ina da niyya in je in gaida dangi, 'yan uwa da abokan arziki, akwai wanda an'yi masu rasuswa, akwai wanda kuma alheri na yi tsame su. Duk dai ina so in je in gaishe su a cikin ƙarshen mako, da yardan Allah. Kuma zan yi ƙoƙari, inga cewa na aiwatar da hakan a cikin wannan ƙarshen mako. Kamin, mako, eh, ƙarshen makon ta kare. Don haka a yi kwangida da sada zumunta wato in fita in gaida 'yan uwa da abokan arziki da dangi. Su ne babban abubuwan da nake so in yi.

Eh, ina gina dangantakar kasuwanci, ah, ta hanyar gaskiya. Ina tabbatar da gaskiya a duk kasuwanci da zanyi. Sannan kuma ta hanyar adalci, ina yiwa abokan kasuwanci na adalci. Sannan kuma ta hanyar yarda, nakan iya ƙoƙari in ga cewa abokan kasuwanci na sun yarda da ni. Sannan kuma ni ma in yarda da su. Sannan kuma ta hanyar, ah, mutunci, ina kafa mutunci tsakanina da abokan kasuwanci. Don haka wannan hanyoyi kenan da nake bi in gina dangantakar kasuwanci mai ɗorewa. Eh, ba dangantakar kasuwanci da za ta dore idan babu waɗannan abubuwan da na zayyana. Idan ba gaskiya ko adalci ko mutunci da juna, to dangantakar kasuwanci ba za ta taɓa ɗorewa ba. Don haka ina tabbatar da waɗannan abubuwa, ah, a cikin alamar kasuwanci domin dangantaka ta dore.

Ina wanke kayayyaki duk ranar Asabar. Ba dai buƙata ko dalili na musamman ba, to yawanci ranar Asabar nake wanke kayayyaki na domin a lokacin ne ina da lokaci ba zuwa aiki ranar Asabar. Don haka ina mai dashi dama na yin wanke kayayyaki kowane ranar Asabar.

Eh ina sanya tabaru. Ina da tabaru a kalan kimanin guda talatin. Ina sanya tabaru sosai kuma ina sha'awan ganinsu, ina sanya su, ina basu abinci, ina kiwata su duk da cike wata rana sai a samu matsala su tafi su ki, su ƙi dawowa. To in haka ta faru sai, sai sanya sabbi. Eh amma dai ina sanya tabaru sosai. A, kamar da na zauna farko ina da tabaru yanzu haka kimanin a kalla, a kimanin ɗari, a talatin, kimanin talatin ba ɗari ba.